Sau nawa, sau nawa kake amfani da intanet? Eh gaskiya ina amfani da intanet sosai sosai matuka saboda yana taimakawa wurin sauƙaƙa rayuwa, eh nesa ta zo ta kusa. Eh ina spending most of my time a intanet sosai. Yes.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh wayana yana daidaita haske da kanshi. Yana daidaitawa. Don dai na kunna torch lan wayana, ina ganin haske in fita daga cikin duhu. Duk abin da yake gefe na duhu ina ganin haske a dangane da shi. Yauwa.

Wane launi labulenku suke? Eh, labulayen gidana gaskiya suna nan kalan ruwan toka ana kiranshi ash a turance. Eh, kalan su kenan kuma dogi ne. Sun rufe windon baki ɗaya da wuraren bakin ƙofa duk sun rufe shi yadda haske ba zai shiga ba.

Sau nawa kake goga haƙora? E, ina goge haƙora na sau biyu, da safe ina tashi daga bacci sannan kuma da daddare in zan yi bacci. Sai kuma wani sa'in da rana in bakina ina jin shi wani iri, na kan je na goge shi, na wanke shi da kyau da makilin da ruwa.

Eh a gaskiya nafi son tufafi ta auduga, saboda auduga tana da quality, tana shanye gumi sannan bata saka zafi kamar yadda siliki yake sawa. Ga siliki idan ana yin zafi baza ka iya sa shi ka sake ba, sannan ana yin sanyi yana kakama jiki.

Eh nakan ajiye eh kwafin bayanan mu a gida, eh ni da ƴata da matana yadda dai ya kamata kuma yadda a ke yi a gargajiyan ce da kuma a zamanance. Eh ina yin wannan.

Ina amfani da waya launin Android, eh, da ni da iyalina duka muna amfani da waya, waya kala ta Android. Eh, ina amfani da huai matana tana amfani da Redmi kuma duka manya manya ne ana kiransu smartphone.

Lallai, lallai rubutuna yana da kyau saboda ina da rubutu kala, kala, kala, kala, ya kai kala huɗu wanda daban daban kuma kowanne zan iya yin shi perfect. Zan iya yin sa da kyau. Rubutu kala kala ina da su, rubutuna yana da kyau gaskiya. Eh rubutuna yana da kyau kuma za ka karanta shi clear babu wani matsala.

Eh gaskiya ina tsara ayyuka masu mahimmanci a rayuwa ta saboda sakamakon kuma dole ne za ka yi wa kanka tsari ka ba shi lokacin ka sosai da hankalin ka. Dole attention ke nan. Eh yana buƙata tsari.

Eh gaskiya duka ina so, da zama da tsayuwa duka ina so. Eh, in ya ka ina gaji da zama ina tashi na tsaya. Ina gaji da tsayuwa ina zauna ina zama, in zauna in huta wa raina. Eh, in ya kama kuma in motsa jikina zan tashi in tsaya momotsa jikina yanda ya kamata.

Eh ina sauraron rediyo amma ba sosai ba. Ba kulli yaumin ba ina nakan saurari rediyo na ji labarai a wayana. Saboda zamani ya canja yanzu akwai rediyo a waya ba sai kaje ka sayi wani rediyo a kasuwa ka rinƙa riƙe shi a kunne ba kullum. Sai kuma a motana ina sauraron rediyo shi ma sosai haka in ina tuƙi.

Eh gaskiya, nafi son insha ƴaƴan itatuwa, saboda suna da kyau ajiki sosai da daɗi ba, ba artificial abuba wanda man made ne, wanda akwai gas ko wani addition of chemicals. Nafison nature, natural abu.

Eh ina zuwa kasuwa a ranakun sati that's weekend kenan a turance, ranakun sati haka asabar, mafi akasari ko lahadi. Sai in ko emergency ya kama ni, eh zan iya zuwa kasuwa a cikin ranakun sati, That's daga Monday zuwa Friday. Amma yawanci a ranakun sati nake zuwa, Asabar ko Lahadi.

Eh, na kan yi harsashi lokacin bacci. Hakanan, eh ina yi. Yes na kan yi, ina harsashi lokacin bacci. Eh na kan yi. Ina yi saboda part of nature ne. Eh.

Eh ina iya duba lambar QR. Eh ina iya duba QR code. Ina, ina iya shi, ina iya amfani da app ɗinsa a waya, a kwamfuta a ko ina ma na je na gani zan iya scanning ɗinsa na wuce wurin. Na iya. Hmm.

Eh ina da bokiti kimani ya kai guda biyar a gida na wanda nake amfani dasu saboda ayyukan yau da kullum a cikin gida. Za a iya yin wanki, za a iya yin wanka, za a iya wanke abu a ciki. Oh.

Eh ina shan ruwa a kulli yaumin kimanin lita uku, huɗu har zuwa biyar ma a rana. Eh saboda ya amfani jikina akwai zafi wani sa'in amma yanzu dai ana sanyi ba a sha ruwa sosai.

Eh, ina iya yin iyo. Na iya iyo amma a ƙananan ruwa irin na swimming pool hakan nan wanda ake zuwa a biya kuɗi a shiga. Amma na babban ruwa kaman teku ko ƙoƙa katon tafki wato river kenan gaskiya bana shiga bari in yi iyo a ciki.

Eh, a gaskiya ni mutum ne dole akwai abun da nake jin tsoro. Ina jin tsoron talauci, ina jin tsoron ciwo wannan daga Allah ne kuma ina rokon sa ya yaye mini su ciwo da talauci, dan a duniyan nan babu abu mafi muni kamar su cuta da talauci.

Ina tofa miyau a toilet a cikin WC ko kuma a cikin sink ko kuma na yi amfani da tissue paper. Yauwa a cikin su dai na ƙi tofarwa ba wai anywhere a kasa mutum ya yi littering wuri ba.

Eh ina duba madubi, ina da guda, ina da madubi guda biyu a gidana. Eh wanda nake amfani da shi. Ɗaya na banɗaki toilet kenan, ɗaya kuma na cikin ɗaki wato bedroom kenan wurin kwanciya. Eh.

Eh ina yin ciniki a kasuwa. Eh ina yin ciniki a kasuwa saboda sakamakon wataran mutum yana siya ya sayar. Ka sayi abu saboda ka ci riba ka sayar ma kaci riba. Eh ina yi.

Eh gaskiya ina son jin hip-hop, rap music, R&B haka eh ina ji sosai. Kiɗan da turawa mafi aka sari ko black Americans haka nan da kuma su turawan kan su na turanci dai. Eh.

Eh, gaskiya ina son kallon faduwar rana saboda abu ne daga nature kuma yana da kyan gani, eh yana da kyan gani. Ina son gani, ina son wannan lokacin. In tsaya in kalla, gaskiya yana mini kyau. Eh.

Eh nakan yi tafiya da sauri idan ya kama. Amma ba abun sauri bane. A hankali nake yin tafiya, na bana yin sauri. Amma in ya kama na yi sauri, ina yin sauri saboda na yi meeting of target ɗin da nake so nake nema. Eh, na kan yi amma ba ko da yaushe ba.

Eh gaskiya nakan kiyaye kalaman sirri, iya bakina, kame bakina. In a waya ne zan rubuta, in a waya ne zan faɗa, in a rubuce ne zan rubuta da biro a takarda. Dudde na iya kiyaye kaina ba da kowa nake yi maganan ba.

Eh ina kwana a ciki, a ciki nake kwana cikin ɗaki dani da iyalina saboda lafiyarmu muka muna kare kanmu muna kiyaye kanmu saboda safety mu eh shine komai. Dan in ba lafiya ba abun da zai yiyu.

A'a, ina shuka sosai ma. Yanzu haka ina da ayaba, ina da zogale wato moringa kenan, ina da tumatir, ina da yakuwa, da sauran su. Ina shuka, ina shuke-shuke sosai. Ina shuka sosai a gida na.

Eh nakan kwana na kan yi bacci da rana amma mafiya akasari sai dai in ko ba'n da lafiya a hakan nan ko stress ya dame ni ko gajiya ya dame ni haka sosai. So nakan kwanta na huta da rana siesta kenan saboda in samu lafiya da karfin jiki.

Eh ina riƙe lema lokacin ruwa. Naka riƙe lema in fita saboda kan ruwa ya jiƙani ko lema ko kuma in sa raincoat saboda kan na jike. Eh, kar wayana na ya jike kan ni ma na jike ko wani abu da ke jikina ya jike.

Eh kullum ana share ɗaki, ba sai an jira wai wuri ya yi datti ba, ba a jira ma datin ya taru. Kullum ana share ɗaki saboda wuri yayi tsabtsab, ya zama conducive place for living.

Eh ina na, ina cimma manufa, a ta farkin tallace-tallace da sauransu. Eh ina cimma manufa sosai, ina cimma manufa kuma ina samun rufin asiri wani wata rana. Eh.

Gaskiya lokacin da babu wutan lantarki babu daɗi, babu daɗin zama, sai dai babu kallon TV, babu fanka, babu AC, babu hasken wuta, sai dai ka ta amfani da wayarka. In wayan yana da caji kenan.

Eh ina fara ayyukana daga karfe takwas na safe ko karfe tara hakan nan. Eh kulliyomin dai haka nake fara aikina. Eh saboda ni ɗan kasuwa ne ba ni da lokaci guda. Amma na daga takwas zuwa tara ne.

A'a, a'a, a'a ina yin addu'a kullum ina yin addu'a ko da yaushe. Eh nakan yi addu'a saboda rayuwa dole sai da addu'a. Zan yi addu'a na roƙi Ubangijina Allah abin da nake so, abin da nake nema a wurinsa, a rayuwa, duniya da nan lahira, da can lahira.

Na ina so ta na fi son gaskiya ta kalma launin so ciki. Ka ga muna ka akwai so ciki kala kala ne, akwai covashu akwai kanvas dadai sauransu. Eh to ka ga covashu da kanvas na fi son su gaskiya wannan suna da daɗin sha'ani kuma za su gyara maka kafa.

Eh muna aiki tare da kungiya, wata rana sa in za su biya mu abu mai kyau muna yi, in kuma suka ce ba za su biya ba wani sa'in mu kan yi for free hakanan saboda mu taimaki juna mu taimaki kanmu kuma mu ƙaru da sabun abubuwa.

Eh ina haɗuwa da abokan ciniki a ta waya, ƙerasu a waya, kosu ƙirani a waya, ko kuma yi cattin a wasup, ko ko a ta intanet de, wazaf ko twitter ko fesbuk.

Eh, na kan je ni gidan fim, wato sinima kenan, wani sa'in jifa jifa maba ko dai yaushe ba. Sannan kuma na kan je kallon ball, hakan nan gidan fim in su kan sa kallon kwallo. Eh, na kan je in kalla kwallo.

Gaskiya bana jure wa barkono mai yaji saboda ni ban cika son shi ba ma. Saboda yana sani heartburn, ulcer, acidity yana sani wannan ciwo, eh ƙwarnafi, ko ƙirjina, yayi ta tazafi. Haka nan inrinƙa jin ciwo bana sonsa.

Eh akwai sa hannu na a saƙon ni mu akwai wato signature kenan. Eh akwai nakan sa hannu a signature, nakan sa hannu a saƙonni in ya zo kaman a tasha hakan nan ko ko email. Eh ko email.

A na iya tuƙin mota sai in tuƙa mota daga Najeriya har China ko daga Najeriya har America. Ban gaji ba, na iya tuƙin mota sosai. Na iya tuƙa ƙananan motoci, salon na iya tuƙa trucks. Manya manya mota duka.

Eh, nakan duba, kasan abu da kuɗi dole ne za ka yi masa fasali, ka yi masa tsari. Eh saboda abu ne mai mahimmanci a duk duniya ba abun da ake darajanta ba kamar kuɗi. So dole ina yi, ina dubawa.

A'a ina magana da abokan ciniki ta yadda ya kamata, da yadda suka fito ta hakan za a bi da su. Saboda sun kawo mun kuɗi, sun kawo arziki. Eh ina so gobe su dawo a ga dole zan bi da su yadda ya kamata. Ko fi ko a gaba da gaba ko, ko ta waya.

Eh akwai abubuwan da yake sani dariya sosai, sani nishaɗi, dama abubuwan farin ciki haka ba baƙin ciki ba. Eh farin ciki yakan sani dariya, an yi nishaɗi.

Eh ina son kallon American fim haka adventure, yes fim mai kyau ne. And Korean movies, Chinese movies duk ina kallo sai da African movies shima eh fim in Africa, Nigeria nan nan namu na gida.

Nakan tsarkake gidana Indisens, zan share shi bazan bar wuri da datti ba. Zan tabbatar duk wani shara an share shi ba datti wuri dai yayi tsabta babu najasa kuma.

Ba wani maganan bikin ranan haihuwa saboda ni musulmi ne. A musulunci kuma mu ba mu da mu da ba lallai ba ne ba ma halal ba ne ma ka yi wani bikin wani ranan haihuwa a musulunce. Saboda ba ruwa na da wani bikin ranan haihuwa.

Gaskiya bana wani tara tsabar kuɗi eh, amma kuma ina so in nasame su da yawa. Ba wani tsabar kuɗi da nake tarawa, amma in suna da yawa ina son su saboda mu wannan Najeriya ma ba ma amfani da shi, babu ma su. Da ne aka yi amfani da shi. Eh.

Lalle-lalle rubutu na yana da kyau. Rubutu na yana da kyau, domin ina da rubutuni kala-kala ma, ya kai kala huɗu zuwa biyar, wanda zan maka kowanne perfectly. Zan yi in maimaita, zan yi in sace, kuma kowanne yana da kyau za a iya karanta shi, kuma a fahimci me aka rubuta.

Burina a aiki shine in samar da ci gaba. Menene ci gaba? Ci gaba shine naga ƙasa ta, ta cigaba, na ga ni kaina na ci gaba. Kaga an samu ƙaruwa. Burina aiki in ga an samu ƙaruwa, in ga na kawo ci gaba mai amfanarwa.

Eh to, magance matsala aiki ya danganci wani irin matsala ne. Bisa ga kalan matsala, bisa ga yadda za ka fuskanci wannan matsalan kenan, yadda za ka addressing ɗin matsalan. In tsakaninka da ma'aikata ne, in tsakaninka da kostomominka ne, duka ya ƙunshi wannan.

Yawan dangina ni a gidana daga ni, sai matana, sai 'ƴata. Saboda ba kowa kuma gaskiya sai dai in za'a koma cen ainihin gidan mu, nima inda aka haife ni gidan babana. Muna nan da yawa gaskiya. Muna da yawa, tirim.

Eh, ra'ayi a wurin aiki bawai zaka zo ka yi ra'ayin ka bane. Dole zaka bi tsari saboda akwai tsare-tsare a kowane irin ma'aikata ne, ko kasuwa ko aikin gwamnati. So ba zaka zo ka ce za ka yi, kai ra'ayin kanka ba. Zaka bi tsari ne, yauwa. Ra'ayi kuma in mai amfani ne ka kawo welcome idea ne.

Gaskiya ban san iya adadin kira da ake samu a wurin aiki ba, amma in ina kan aiki tukuru ban cika kula da waya ba, sai dai wani sa'in wayan ma kansa cikin aiki ne. Eh, gaskiya wayan yana da yawa. Karbar kira da nake a wurin aiki gaskiya iya da yawa. Hmm.

Eh to, son wuri mai hayaniya gaskiya ba nawa bane. Hayaniyan ya danganci wani irin hayaniya ne. Bana son wurin da ake hayaniyan faɗa ko kuwa hayaniyan banza, amma na in a wurin ƙaruwa ne, in ji ana hayaniya ko a wurin kasuwa in ji ana ɗan suruta suruta, hakan nan dai wannan normal ne ko a wurin kallon ƙwallo ko wani wasa, wannan kan ina so.

Duk lokacin da kaya na yayi datti na kan wanke su. Indai kaya ya yi datti bana ajiye ni kaya mai datti, eh zan ciro su in wanke ko in bayar a wanke. Eh kamawa daga riga, wando, inner wears ne duka.

Sosai ma ina iya bada bargonci sosai ma. Musamman ma ina haɗu da irin tsoffin abokai haka, abokai na kusa da kuma wasu family members in an haɗu anjima ba haɗu ba kan kanyi.

Abin da nake yi don nishaɗi shine ni ɗan Arsenal ne, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal. Duk lokacin da na je na kalle su gaskiya ina samun nishaɗi. Ina samun nishaɗi sosai, sosai sosai fa. Saboda suna yin ƙoƙari a halin yanzu.

Eh to ina ƙoƙari na daidaita aiki da rayuwa don rayuwa dole sai da aiki. Dole sai da wani abun yi, wani abu da yake shigowa da za ka gudanar da lamurori na yau da gobe. Eh.

Eh ina ƙoƙari naga na kwashe in akwai shanya haka a cikin gida in ina gida kenan. In ba na gida, zanyi kokari naga na shiga wuri mai rumfa saboda kan kar ruwa ya zo ya jiƙani ko ko ana iska da sauransu. Eh ina kokari naga na samu wuri safe wuri, wanda zan fake.

A kullum inda ina gida akwai ayyuka, akwai aiki kamar haka. Yata karams ce Nakan zauna ba wai babysitting nake yi ba, nakan zauna muyi wasa, muyi raha da ita don ba ta magana ma dai tatta mumu. Hmm hmm. To ina ɗan kokari in nuna mata ga yanda za ta yi rarrafe ya kama wa zuwa tsayuwa, ya kama wa tafiya.

Horo kai, samun horo kai. Ai kulli yaumin mashi wurin aiki akwai horo dole su da discipline. Ba wai ina nufin ina bana jin magana a wurin aiki ko ina musu wani abu daban a'a. Zama ma kayi mu'amala da mutane wannan ma horo ne.

Yadda nake sasanta rikici a wurin aiki, dama wannan dole ne, ɗan adam dole za a same shi watarana za a zauna lafiya watarana kuma za a ɗan ɓata. Shi ne ace an yi rikici. Rikici kuma kala kala ne. Ya danganta wane irin rikici ne. Zan kira gwanan wadanda ake rikici da su. Dan mutum ɗaya baya rikici sai dai mutum biyu. Zan ƙira su in tambaye su kowanne na ji nashi mene ne matsalar saboda in sasanta su.

Mu gaisuwan mu normal ne inda nake gaida mutane, inda safe ne zan ce maka ina kwana, in kuma da rana ne zan ce maka ina wuni, in kuma da dare ne zan ce maka still shi ma ina wuni. Haka mu a Hausa take, zan ce maka ya yau? Ya ya kake? Ya ya kana lafiya? Ya ya iyali? Ya ya sanyi yanzu kaman da ake sanyi ko ko zafi?

Layi kam in aka ce ayi layi dole za ka shiga layi ka jira kuma ba za ka zo ka shiga gaban wani ba. A hankali za ka ke motsawa na gaban ka ya matsa kai ma ka matsa, na gaban ka ya matsa kai ma ka matsa shima na gaban naka in ya motsa shima hakan nan.

Eh nakan saurari rediyo, nakan saurari rediyo amma ba kulli yomin ba, ba ko dai yaushe ba. Mafiya akasari ma rediyon a mota ne, eh yawanci a mota ne nake saurara watarana.

A'a ina kallon taurari da dare. Ɗaya daga cikin abu kyawawan abu ma ke nan abu mafi yakan kawo mun nishaɗi zan ce eh nakan kalla taurari in kalli ikon Allah in kalli halittan Allah. Eh.

A'a, ina sayan kaya a yanar gizo, kamar Amazon ko Temu, ko kuma akwai Konga da dai sauran su, suna nan, suna nan da dama, ina saya.

Fanka kai. A, a Najeriya nan Arewa ci a gombe in ana yin zafi, baka da fanka ai ka shiga uku. Ina da fanka, ina da fanka sosai ma mai gudu, eh in kai shi daidai ƙarfin da nake so ya mini, ya hura ni.

Gaskiya ina son ɗakina yayi haske sosai, sosai ba ɗan kaɗan ba. Ina son ɗakina yayi haske wallahi sosai sosai ba ɗan kaɗan ba. Saboda in ga komai ni ina son haske a rayuwata. Ballantana ace ɗakina a dole zan so yayi haske. Koyayen ɗakina ma masu haske ne.

Eh ina shan ruwa mai sanyi amma ba ko da yaushe ba. Sai in ana zafi ko ya kama haka nan amma na haka kawai ana sanyi, ruwa mai sanyi ba zan iya shan ba, bazan shashi ba. Zai illatar dani eh, amma ina shan ruwa mai sanyi.

Eh nakan kunna na wa su applications mba, na wa su apps mba, kunna sanarwar su. Data kan notification ke nan. Eh ina kunna wa? Ina kunna WhatsApp, Facebook, banki, bankuna na duka nakan kunna saboda duk abun da yafi faru in gani a sama.

Eh ina farkawa da asuba, to zan tashi nayi sallar asuba, zan farka yanzu ana yin sallan shi ƙarfe biyar ne ko ko biyar da minti goma zuwa biyar da minti ashirin. To dai mafi akasari ina tashi ƙarfe huɗu da rabi. Ina tashi nayi sallah wataran na koma bacci kam nayi wanka wataran kuma na tashi kenan.

Eh ina taunawa amma ba ko dai yaushe ba. Goro ba ko da yaushe ba. Sai yan irin ina jin tashin zuciya kaman zan yi amai hakan nan ko ko na gani dai haka ana ci zan iya karɓa in ɗan gutsuri kaɗan amma ba ko dai yaushe ba shi ma. Eh.

Wannan tambaya ya mun dadi. Kaga ina son dankalin turawa da ƙwoi. Yana sa ni ji dadi. Ina son tuwon shinkafa, miyan egusi, miyan alayyaho, miyan ɗanyen kuɓewa. Waiyo Allah na, dukkansu ace sun ji kifi da dan kayan ciki a ciki.

Ina kula da gashina ko wani sati ne ken aski, eh kula wane? Ko wani sati ne ki aski kuma ni babu dattii a cikin gashi na, bana barinsa ya taru yayi wani iri buzaza babu kyan gani, eh ina kulawa sosai gsky.

Wannan ma tambaya mai muhimmanci ne. Ina jagorantar mutane gaskiya, wurare da dama, aspect da dama, gaskiya dai ita take yin halinta. Ban iya asusun kai na ba amma ina jagorantar mutane daidai gwargwado. Kowa zan bashi hakkin sa, shine.

Eh nakan raba ayuka ga ba an su mutane da dama haka duk mai kaunar yin aiki nakan yi aiki da shi so wanda baya so kuma ba na sashi ma a lissafi. Eh so na kan raba ayuka ga mutane.

Eh, mu a Hausa mu nan na a Arewa masu gabar kwana shi ne bacci. So ana tambaya yaushe kake kwana kullum? Ina bar=cci kullum da daddare kenan, irin daga karfe goma goma sha ɗaya na dare.

Eh, na kan zubar da shara ne a, ina zubar da shi a dustbin. Zan tara shi, akwai wanda suke zasu ɗiba su je su zubar da shi a matattarar shara, matattaran shara can bola kenan. Daga Bola kuma akwai mota da zai zo wanda gwamnati ta providing ta don ka kwashe sharan ta fi da shi tace ta sarrafa shara.

To ina cin salad. Hausa muna nan North East, gabar maso Arewa, Arewa maso gabar. Ba salati muke cewa ba salad. Kawai mu kasani. Eh ina cin salad, yana da daɗi.

Rahoto kam dole za a rubuta shi. Eh ka rubuta wa shi ba duk abin da ya faru dole za ka rubuta masa rahoto. Duk abin da ya faru dole za ka rubuta rahoto. In riba ka samu za ka rubuta rifot ɗin riba ka samu. In faɗi ne za ka rubuta rifot ɗin faɗi ka samu rahoto.

Eh ina rufe baki na yayin yin hamma lokacin da nake yin hamma, saboda ko addinina ma ya dar min, ya tabbatar mun da na rufe bakina, ya ce min na rufe bakina yayin da nake hamma. A lokacin da kake nake yin hamma wani abu zai iya shiga yauwa.

Ba na zuwa cin abinci ko'ina, daga gidana ake kawo mini abinci. Akwai ɗan aike wanda zai ɗauko abincin ya kawo in an dafa daga gida. Wataran kuma bana ma ci, ba a ɗauko wankai sai na dawo gida.

Yaya kake magance damuwa a aiki? To, damuwan ya danganci wane irin damuwa ne, saboda in san yadda zan yi addressing din shi kan shi damuwa. Ya danganci daga kalan damuwan.

Gaskiya ina son hawa lifta sosai, ya liftin ina amma matakala yana da amfani saboda zai sa ka kaɗanyi exercise wani sa'in in jikinka ya ɗanyi wani iri, haka nan za ka ji ka warware in ka hau ka sauka, ka hau ka sauka ka je ka yi bacci za ka samu ƙarfi a jikinka.

Abincin gargajiyan da na fi so gaskiya, na fi son tuwo, tuwon shinkafa ko tuwon semobita ko ko tuwon garin masara. Miya kuma ina son miyan alayyaho ko kuma miyan egusi ko miyan ɗanyen kuɓewa ko wanne ya ji kifi a ciki da nama.

Eh gaskiya na fi amfani da, ina amfani da WhatsApp sosai, ina amfani da TikTok sosai uwa uba kuma ina amfani da X former Twitter wallahi saboda suna da daɗin sha'ani.

Eh ina saka turare gaskiya kusan kullum ina sakawa, saboda turare abun so ne yana da mugun kyau, yana da matukar so, yana da matukar kyau. Sorry eh turare yana da daɗi, ina da turaruka masu daɗi, kamawa daga body spray zuwa natural spray.

Ai yanzu intanet ya zama ko da yaushe ma amfani da shi na ke yi. Ko da yaushe ina amfani da intanet, sai dai in data na ba ni da data ko kuma ba ni da kuɗi bayama yiyuwa. Rayuwar dole sai da intanet. Ko yaushe ina kan intanet.

Eh, ina amfani da WhatsApp wurin saƙonni, ina amfani da X wurin saƙonni, ina amfani da Facebook wurin saƙonni, ina amfani da Instagram wurin saƙonni. Duka, ba wanda ba na amfani da shi wurin saƙonni.

Ina yin wanka da safe, ina yin wanka da rana, ina yin wanka da dare. Wataran kuma ina yi da safe, ina yi da dare. Saboda in ji daɗin jikina. Hmm.

Eh to, na fi so ne na zauna. In ya kama na tsayawa zan tashi na tsaya. Eh amma na fi so na zauna saboda samu natsuwa, in huta ƙwarai. Kuma ya kama tsayawa ne zan tashi na tsaya ko minti nawa ne ko awa nawa ne.

Lokacin da na fita kasuwa dai, eh ni shine office dina, na farko ina yin addu'a. Ina yin addu'a sai in duba naga an yi duk abun da ya kamata, an fitar da kayayyakin da ya kamata, an share wurin kasuwa, kagane ne yawa.

To ya danganta. Idan ina jin yunwa an kawo min abinci daga gidana zan ci, amma ba a kawo abinci ba wata rana zan sha shayi. A wata rana mai nama ya ɗan zo za a ɗan saya a ɗan taba a ci. Hakannan de, amma ba ni da takammamen abu ɗaya da nake ci a wurin aiki.

Eh gaskiya nakan shirya sosai, nakan yi kikkintsa, na shishshirya, wani shirye shirye dai nakan yi shi. Eh in sabonta shi, in mai da shi sabo kafin nan na fita. Eh.

Eh hawaye, hawaye dai kan zuwa. Nakan yi kuka, bari ince kuka shine mmmm, amma hawaye shine in kana yanka albasa ka ji idonka na zafi kana gogewa kana ah! Yauwa wannan nan bara ka ce masa kuka ba hawaye za a ce. Eh ina yi.

Eh gaskiya na iya yin rubutu da sauri, na iya yi a hankali duka. Na iya bugata da sauri sauri, na iya rubutu da sauri sauri mai kyau wanda za ka gani ka gane ka karanta.

Eh amma ba kullu yaumin ba ina yi. A turance ana kiranshi overtime. Munyi yarjejeniya za a biya ni overtime to ko kuma na ga kasuwa yayi kyau, zan iya ƙara lokacin da nasaba yi ko kuma kostoma yana mun cikan mun ciniki lokacin tashi yayi. Ka ga barin kore kostoma, ince dan rufe ba yauwa.

Kana amfani, ina amfani da mataimakin murya, a'a ba na amfani da shi. Kwata kwata ba na amfani da shi. Ni dai murya ta murya tace. E ni kaɗai ne. Ba na amfani da wani mataimakin murya.

Eh wayana yana daidaita haske da kan shi. Hasken screen ɗin wayan zan iya sa shi a auto zai daidaita da kan shi yana yi. In akwai inda rana ne zai ɗan haskaka saboda kar hasken rana ya hanaka ganin screen ɗinka. Inda daddare ne zai ɗan yi dim kaɗan saboda kar ya lalata ma ido, kar ya sha ma batir kuma.

Eh kwafim bayanan mu ofis kenan wurin kasuwa haka, eh record kenan ke kan ajiye.

A ƙarshen mako kan ƙarshen mako ne, shirin wuken ne, ba wani abu zan shiryawa huta wa ne, na sai ranakun sati ina kan zuwa aiki so dole zan ɗan huta a gida.

A'a ni ɗan Adam ne fa, dole ina zan yi waƙa cikin zuciya ta. Ba lallai sai na bayyana kowa ba. Kuma waƙa ya ƙunshi wane irin waƙa ne ma. Eh ina yi, na kan yi.

Eh ina yin kiran bidiyo, wato bidiyo call kenan. Eh ina yi. Wata rana bana gari zan kira mata na ta bidiyo saboda in gan ta, in ga ƴa ta, in ji lafiyan su. Eh zan kira abokan arziki, zan kira iyaye na, zan kira mutane aiki, zan kira kostomomi, nima ana kirana.

Makullai kenan? E to ni mafi aka sari ban cika ajiye wa ba. Ina maƙala shi ne a jikin gidan bel dina. Eh saboda duk wanda zai taɓa mun makulli dole zan gan shi. Yauwa ko ko sai da izini na saboda babu me taɓa mun makulli.

Eh lalle, lalle ina musabaha da mu tane. Eh zan ba wa mutum hannu, "Salamu alaikum," shi ma zai miƙo mini muce "Waalaikum assalam," mu haɗa hannu mu gaisa.

To gaskiya ba sosai ba junk food ke nan saboda yana sa jiki da sauransu wani kuma ba tsafta.

Wannan babban tambaya ne. Me kake yi don kiyaye lafiyar? Eh, matakai nake ɗauka. Misali yanzu lokacin sanyi ana sanyi, akwai ƙura nakan sa face mask sannan ba na cin baƙo. Mai nake ci don kare lafiyarki ne.

A gaskiya ban san adadin sau nawa na ke kallan madubi ba. Sabilida akwai madubi a ɗakin kwanciya na bedroom kenan kuma akwai madubi a banɗaki na. Na yi brush nakan duba a banɗaki. In na shiga banɗaki bayin brush ba ma, nakan kalli kai na inɗan gyara in ɗan kintss A ɗaki na haka.

A'a ina son ayaba, ina son ayaba sosai. Eh ina son ayaba, ina son aful, ina son lemo, ina son kankana.

A gaskiya na fi son tufafi na auduga akan na siliki, saboda shi auduga zai bar iska ya shiga jikinka da kyau. Za ka ji laushi a jikinka, za ka ji laushi in ka taɓa shi sannan ba zafi sosai eh akan siliki.

Wane malami ka fi so? Ba wani malami ka ke fi so za ku ce ba. Wane malami ka fi so? To ni dai na fi son malami wani iri. Malamin addini ne ko kuma malamin kimiyya, kimiyya ne da fasaha zan ce zamani ke nan.

A, hawa kai ina iya hawan keke sosai. Na motsa jikina, in ji wasai, in haɗa gumi sannan kuma ya kai ni inda nake so. Eee, ina jin daɗin hawa keke wallahi tallahi. Most especially akwai medium size muna kiransa 26 a nan banda chopper banda rally.

A'a ina cin tafarnuwa, ina son tafarnuwa. Yana da kyau a jiki kuma magani ne. Maganin abubuwa dayawa ma, maganin sanyi da wasu ƙanana ƙananan cututtuka haka nan har da manya manya ma. Eh yes.

Jadawalin tsarin kenan, yaya tsarin aikin mu yake? E to ni ina siya na siyar, duk abin da na gani wanda na san mutane suna so ko na san akwai wanda in na kaiwa zai so zan saya. Koko na san akwai wanda zai zo nema zan saya.

A gaskiya akwai kyawawan dangantaka, kyakyawar alaka tsakanina da abokan aiki, musamman a kasuwa. Kamawa yaran shago ne, kamawa partners ne, kamawa customers ne. Gaskiya akwai kyakkyawan dangantaka.

A'a, ba na shan magani kullum. Ni ba na so shan magani in ba dai ba ni da lafiya ba. Amma haka kawai in maida shi habit in ban sha wani magani ba bazan iya wani abu ba? A'a, ban yarda da haka ba kwata-kwata ban yarda da shi ba. Ban yarda da shan magani haka kawai ba, ba tare da rashin lafiya ba.

Eh gaskiya akwai kyakkyawan dangantaka da mu'amala tsakanina da makwabta. Eh ba zan bana tunanin akwai wanda zai fito ya ce ga aibi na. Kuma nima gaskiya ba wanda zan ce ga aibinsa a cikin makwabta. Muna zaman lafiya da su. Eh.

A'a ni bana cije farce yauwa. Saboda me, zan cije farce na, bayan datti yana ɓuya a ƙasan farcen. Shikan shi farcen ma najasa ne, in ka wanda aka cire shi. Saboda datti yana ɓuya a ƙasan sa kuma yana taɓa abubuwa da yawa.

Ba cewa za ku yi wani irin kayan ɗaki kakefi so ba, cewa za ku yi wani irin kayan ɗaki ka fi so shine correct sentence. To kayan ɗaki kamar meye kenan? Kayan sawa ko su irin wardrobe ko ko TV koko kujeru koko labule ko wurin ajiye takalmi?

A'a gaskiya ina son ziyartan wurare da yawa a duniyyan nan. Haka ina son zuwa Greece. Ina so in je in ga Greece, in ga yadda Sarki Alexander ya yi Greece ya haɗu. Zan je ni America, amma ma dukansu bayan na je ni ƙasa mai tsarki wato Saudiyya kenan. Babban inda nake sufuri son ziyarta kenan. Daga Saudiyya zan wuce America. Daga America zan tafi England. Duk sai na je.

A ina sanya agogo, ina sa agogo sosai. Ma ahannu, don ma barayi sun sace agogo agogunana. Ina sa agogo sosai. Ina son Rolex, ina son Rolex. Ina suna nan da dama naɗan mammanta sunayensu da na muku freestyling. Eh ina son agogo sosai wallahi. Both chain and skin.

Ay banida lokacin hutu da ya wuce lokacin da nake tare da iyali na, ina tare da ita kaman yanzu kenan, ga nan ita ne take ta kuka. Na rasa yanda zan yi da ita tana ta mmm, mmm bata iya magana ba. To ina samun nishaɗi, ina shaƙatawa da su gaskiya sosai sosai. Hmm.

Ah son zama kusa da taga kai. Taga, taga shine window. Wallahi inason zama kusa da window a ko'ina ne. Eh in ba dai modern gini bane wanda babu window kofa ne kawai. Amma in namu na gargajiya ne locally, ina son window. Inason window ma'a buɗe saboda iska ya shigo ya fita.

Eh ina son rera waƙa gaskiya. In ji waƙa mai daɗi ba irin waƙan nanaye ba fa, ba irinsa ba. Sannan tambayan ya ce lokacin wanka. Lokacin wanka kan gaskiya ba ko da yaushe nake so in ke yi ba saboda haramun ne kana tuɓe kana magana. Amma ina ɗan sauraro ina wankan ina ɗan rawa hakanan da matana a gefe na daidai kenan.

Eh to gaskiya na fi son tasi akan bos. Saboda ni ba na son cunkoson mutane da yawa a cikin bosis in munanan mu kamar lalatattu nema sata a keyi a ciki. Kana yin galala wani zai wuce da wani abu a aljihun ka. Kuma tasi indai nanɗin ma akwai yan sane amma da sauƙi.

Yaya nake tafiya zuwa wurare? Wurare kaman ina kenan, ya danganci ina ne zan je. Cikin gidana ne, cikin gari ne, cikin state inda nake ne, zuwa wani local government ne, ko kuwa zuwa wani gari ne, ko kuwa zuwa wani ƙasa ne. In zuwa wani ƙasa ne jirgin sama ne, in zuwa wani state ne mai nisa shi ma jirgin sama ne, in zuwa wani gari ne wanda babu nisa a mota ne, wanda bai wuce awa huɗu-biyar ba shi ma mota ne duka.

Gaskiya tufafin da na fi so, na fi son half jumper ba full jumper da zaima ƙato ba, zafi ya dameka ɗawainiya dai, da kuma shirt and trouser. A kama wa long sleeve ne, a kama wa short sleeve ne, but amma ya zama hantu matured.

Eh ina cin abinci darr karfe tara da rabi karfe goma, which na san health wise is not good amma na yanayi ne ya kawo haka. Yakamata mutun da ya ci abinci da dama karfe bakwai, karfe shida. Amma namu nan Afirka ne fa, yawwa kuma mu daban ne.

Eh gaskiya ne, ni ina amfani da hannun dama ni ba dame ne, eh hannu a ƙafa ne ban iya amfani da ƙafan dama ba. A wasa wasanni kamar ƙwallon ƙafa ni bahago ne amma hannu kamawa daga cin abinci zuwa rubutu komai da hannun dama nake yi.

Wane irin lamba kenan? Lamban waya ko ko lamban gida ko ko lamban, eh, QR code ko ko lambar menene ɗaya? Yauwa ban san wane lamba kuke magana akai ba wannan kam gaskiya.

Eh, nakan mike jiki da safe. Mike jiki in the sense in ɗan yi miƙa ko ko in ɗan motsa daga nan zuwa nan haka jiki dai ya samu ya warware, ya sake saboda ka samu ka tafiyar da mu'amalan yau da kullum.

Eh fure wani fure nafi so? Ito fure kala kala ne yana nan a jikin bishiyoyi da dama. Akwai wani bishiya muna ce masa bishiyan gwandan turawa. Furensa nake so naya mun kyau wallahi sosai yana mun kyau.

Biyan kuɗi ta waya kai Biya sosai ma, daga bankin, daga banki na zan iya tura wa wani kuɗi, zan iya sayan kati, zan iya sayan data, zan iya sayan wutan lantarki, zan iya sayan abu da yawa daga waya na. Eh, ina iya biyan kuɗi ta waya.

Eh ina sha, yau ma na sha. Ina shan madara, ina son madara. Madara abu ne mai kyau, abu ne mai ƙara jini a jiki. Wato protein ne. Ina son madara. Madara kala kala kamawa daga kamfani kamfani ne dai. Eh bas, in nace zan ƙirga zan ci time da yawa.

Eh nakan bada shawar wari. Abu yashafe ni ko ko naga aiki wanda bai iya ba, karya ɓata aikin zan bashi shawara ko ko zan bada shawara ga yanda za a gudanar da kaza, ga yanda za a yi kaza riba ya fito a cikin kaza, kaza da kaza. Eh.

To, ni bana daukar albashi. Eh sedai ince in nasamu riba a abun dana sayar Shi ne albashi na ni. Eh, ina jin matuƙar daɗi kuma ina gode wa Ubangiji da na samu wannan riba kuma ina rokon Ubangiji Allah yasa in ke samun su ta halal.

Eh kuɗin wutar lantarki a wata gaskiya yana kai naira dubu goma sha biyar. Naira dubu goma sha biyar zuwa naira dubu ashirin, eh ya danganta daga yanda ka yi amfani da lantarkin shine. Ka yi amfani da su iron su heater ba zai, zai fi haka. Dan dole siya za kake yi ka na sawa.

Eh ina ajiye takardun aiki a ofis inda kamata na ajiye su. Wanda zan taho da su gida, watarana nakan taho da su gida. In akwai ɗan abu inda zan ɗau rubuta record, a ko ina nake rubuta gida, a ko ina nake barin shi a ofis.

Agaskiya na fi son wasan ƙwallon ƙafa, wato soccer kenan football. Eh, ina son wannan wasan sosai kuma nakan ɗan nima ina buga shi. Nakan ina bugawa saboda in motsa jikina na yi exercise jikina.

Ban gane wannan word ba me ake nufi da kificin ban taɓa jin shi wannan a Hausar mu bama ni. Eh gaskiya karna yi karya ban taɓa jin shi ba ma kana fikicin tufafi. Menene fikici? Ban san menene ban taɓa ji ba. Ba mu da shi a Hausan mu anan.

Nawa matasan da muke amfani da su, ai to wannan kuma su uku ne, anyi amfani da su, muke amfani da su a wurin aiki, wanda su ke taimaka mun da ayyukan yau da kullum a wurin saye da siyarwa.

Eh, ina gina dangantaka ta kasuwanci ta hanyoyi da dama. Za ka iya gina wannan dangantaka in ka kawo kayan da mutane suke so, wato in demand, sannan kuma da gaskiya a ciki. Lallai lallai tabbas wannan kayan kaya ne mai inganci, so gaskiya za ka gina dangantaka tsakanin ka da mutane a kasuwanci sosai.

Eh ina koyan sabon fasaha gaskiya. A yawanci nakan gan shi a, nakan gani na koya, nakan gan shi a X. Nakan koya kuma akwai wa na shi ma a, a ya san fasaha sosai, sosai sosai eh sosai da kimiyya duka.

Gaskiya unguwarmu tana da kyau amma na yau dai na ɗebi kimanin wata shida zuwa bakwai bamu da wutar lantarki. Transfoma ya lalace sannan transfoma na da tsada, angagara an gyara ya ɓace, an gyara ya ɓace har ya yi kwandem, ya dai sabo kuma ya da tsada sosai.

Eh a ko da yaushe wayata tana jikina. Ko da yaushe ina amfani da wayata, haka kuma nake amfani da intanet. Saboda zamani kenan, ci gaba kusan komai iya ciki. Waya kan ko da yaushe ana amfani da shi, kamawa, kasuwanci, soyayya ne. Ko bacci kake yi wayarka tana da amfani saboda zaka iya sa alarm ta tashe ka.

Dangantaka ta da shugaban aiki, shugaba ko a kasuwa ko kostoma gaskiya akwai dangantaka mai kwari, dangantaka mai kyau, dangantaka na mutunci da yadda ya kamata. Ba wani matsala tsakani na da shugabani aikina saboda in da aka ce maka shugaba, shugaba ne.

Eh, nakan goge hakori sau biyu koko sau uku amma mafiya kasari sau biyu ne. Wani sa'in kam ma sau ɗaya ne. In na goga da daddare in zan yi barci, shi ke nan. Ko ko in sau biyu ne da safe sannan da daddare in zan yi barci, wata rana kuma da rana. In na ci wani abu da ba na so ya kama bakina, hakanan de zan yi brushin in goge baki.

Eh to rahoto wani irin rahoto kenan? Rahoto kala kala ne. Eh ammana ni a talayi na rahoto da na sani shine record. Record na an saya an sayar gashinan a rubuce. An saya kaza kaza ne, an saida kaza kaza ne.

A'a, na fi son miya mai zafi dai, miya mai sanyi kuma sai ka ce wani Coca Cola. Miya mai zafi, ayyafi. Nan ne zaka ci ka san ka ci miya. Abin da ake kira miya ke nan. Eh, ka ji garɗin sa, ka ji daɗin sa da kyau tun ba ma ya ji kifi ba da kayan ciki.

Ai nafison naman rago. Ni duniya ba naman da yakai naman rago dadi a wurina. Rago ba? Rago yana da dadi, yana da gardi, yana da tandi, yana da taste mai dadi ne sannan yana da laushi. Naman rago a duk inda yake daban ne.

Eh ina amfani da kunnen waya. Ina amfani da shi wato ear piece kenan. Eh ina amfani da shi. In jona a jikin waya na in kai shi tsir in cusa a kunnena. Eh ear piece sauƙi ma na amfani da. Eh.

A'a wani taro kuma taro wani sai in ya kama sau nawa muke yin taro a makon to wani kalan taro, taro kala kala ne. Eh amma na dai zan ce akwai taron da na sani wanda ba wai magana magana kowa yake zuwa yake yi ba shine kamar rana ita yau juma'a kenan muna zuwa mu taro a masallaci muyi sallah mu watse shine.

A dole ai ina rubutawa dole za ka rubuta kashe kuɗin aiki ai shine budget ke nan. Dole za ka rubuta saboda ya zamanto yana nan amfanin yau da kullum tsari ne shine ka tsara me za ka kashe, me za ka saya, me za ka wannan. Aha.

Eh launi wane iri? Launi, launi na mene ne ɗaya? Launi na kala ne, ko launi na fata ne, ko launi na mene ne? Launi kala kala ne. Eh dole mutum zai san mene ne wani kalan launi ɗaya. So anan zan ce wane launi ɗaya ake so na yi bayani akaii.

Gaskiya kusan kullum nakan duba kalanda naga yau nawane, yau menene, a'a ranan kaza, a'a ran kaza akwai abu kaza da zanje nayi, ran kaza akwai abu kaza, ran kaza akwai schedule kaza yauwa.

Hausawa na cewa baƙonka annabinka. Ka tari baƙo, ka tari baƙo. Baƙo abun tara ne, abun tarba ne, abun karɓa da kyau ne. Ina karɓan baƙina da kyau wallahi.

Idan kace mai ya ƙunshi abu kala daban daban, akwai man mota, akwai man da ake girki da shi, man ja ko man gyada ne, sannan akwai man shafawa. So ban san wanne ɗaya ba ne kuke so a yi magana akai.

A wa ya yi zai so ga sauƙi nan kuma zai zo ya yi tawahal da kanshi ya sassoke ƙasusuwansa a ƙasa? Ai zaman kan kujera ya fi kan zama dai ya fi zaman kan taburma.

Eh, teburane gasunan an jera kayayyakin sayarwa akai. Amfanin kayayyakin amfanin ya yau da kullum, ga sunan da a jajjere. Tebur ne madaidaci, bai ci space sosai ba kuma ya ɗebi abu dayawa.

Ah ai layin mu ke nan. Kasuwanci ba? A'a layin mu ke nan kuma ita ce dar. Ko masu kuɗin duniya ƴan kasuwa ne? Eh, sai yadda sabis sukeyi su ke samun kuɗi. Ina zuwa kasuwanci sosai, matuƙa da gaske.

Abinci da na fi so gaskiya, na fi son dankalin turawa soyayye da, ah, daɗan miyan, eh, kayan ciki hakan nan, wato sos ɗin kayan ciki. Sannan ina son tuwo miyan alayyahu, miyan egusi, miyan ɗanyen kuɓewa da nama da kifi a ciki miyan.

Ina amfani da WhatsApp, ina amfani da X, ados Twitter a da, ina amfani da Instagram, ina amfani da TikTok, hmm, ina amfani da Telegram, ina amfani da LinkedIn, ina amfani da sune dai.

A to mu a nan Gombe gaskiya bamu da wani gidan abinci da wuce a su aroma su Shab'an hakan nan ne. Eh wanda gaskiyane na fi so gaskiyane na fi son Shab'an. Eh na fi son Shab'an. In ci in more.

Umm to mafiya akasari da daddare, sannan wani sa'in ina ofis, ina shago nakan jona shi yana caji ina mu'amala na sai in kosa ko ya shigo ko ƙira ya shigo zan ɗauko in duba. Eh da daddare yawanci, yawanci eh nafi sa caji.

Eh ina karanta jarida. Nakan karanta jarida eh sosai a wayana ba. Eh amma inje in sayi jarida kawai a da dai da ne a kai wannan. Amma yanzu nesa ta zo ta kusa. Ba wani maganar jarida na waya.

Eh gaskiya ne wannan tambaya mai kyau ne nakan ina inganta aikinmu warun watsa shi a duniya ko wa yaga ga irin abubuwan da muke sayarwa da kalan kasuwan da muke yi, eh saboda ba ka san waye yake neman kalan abun da kake sayarwa ba.

Eh! Ba kullum ba amma sanya bel ɗin inna saka kayan da zan saka belt shine ina saka jeans ko ina saka wani velvet ko ina saka wani gentle trouser haka nan sai in ɗauko bel ina ɗan ɗaura.

Ko wane irin karatu ke nan? Na yi karatun littafi ko a bana wannan? Ka banni kawai nayi karatun addu'a na na kwanta. Na ɗebo gajiyana na zo zan kwana. Eh, hawani littafi da nake karantawa. Inde zan yi karatun addu'o'i na ingwanta.

A'a, ina zuwa da wuri gaskiya. Ina zuwa wurare an gayyace ni. Abu ko kowa zan je bana abu da wuri nake zuwa. Ba na son, abu daga baya daga bayan nan, ana yin abu baya bayan nan. Ba abu kyawu. Ba abu kyawu. Zai sa ka rasa abu mai mahimmanci shine.

A na fison fensir. Eh saboda da shi na koya rubutu. Eh alkalami ma yana da kyau amma na fison fensir gaskiya. In nayi kuskure zan goge shi da kilina in gyara. Yau wa na fison fensir.

Eh ina motsawa, in daga gidana zuwa inda zan samu abun hawa ma ina yin tafiya. Gaskiya aƙalla yana kai tafiyan ace ko da kwatan kilomita kuma ina jin daɗi a jikina. In da kafa zan tafi kenan in kuma da mota na ne ba maganan motsa jiki.

Duk dadin birnin nan nka, kin kama inje in zauna a ƙauye. A'a ni na fi jin daɗin zaman birni, na fi jin daɗin zaman birni. Na ganin me yake faruwa, ina ganin ci gaba amma a ƙauye kam, ka ga wani abun ci gaba. Mu irin mu nan Nigeria sai a hankali ba Ha! Mene zai kai ni wani ƙauye kuma? Aje a sace ka ma.

Abincin da nake ci da safe nakan ci dankali, dankalin turawa ko dankalin Hausa ko ko doya da safe. Wata rana ɗumamaye nake ci, duk abun da ya sauwaƙa eh ni nakan ci amma rana nafi cin wa'annan dai da na lissafo maku shine.

Eh, ina son bada kyautan kayan sakawa, kayan abinci. Babu ma irin na gani nayi kyautan kayan abinci. Mutum zai je ya ci abunda na bashi kyauta a gidansa ko kuwa cikinsa. Ina matuƙan jin daɗin wannan saboda iya da fa'ida. Eh.

Lawuning, labulen, labule, labulena, labulena gashi ina kallon shi ma. Labulena launin ruwan tokane. Eh, yana mun kyau, yana kare mini direct hasken rana lokacin da ban so shi. Yana tare sanyi duka. Yana hana wanda yake waje ganin wanda yake ciki.

A gaskiya na fi son AC a kan fanka. Ina son AC ba ƙara, sai dai ka ji wuri ya ɗan yi sanyi. In ana sanyi za ka dawo da AC low ko ba sai ka kunna shi ba ma. Dan ana sanyi fankan ma ba kunna shi ake ba. Amma kaga ana zafi za ka kunna AC kayi baccinka mai kyau ba sauro ba wanda zai dame ka.

Ina yanke shawara ne a wurin aiki based on yanayin yadda kasuwa ta yi. Sannan wani sa'in na kan zauna da yaron shagon mai shawarwari na yanke shawara me ake da bukata me za a kawo me za a sayar duka.

Shago nafi zuwa tofa bamagana, to nafi zuwa gaskiya shagwan provision da shagwan sai da magani, fa to chemist. Shagwan provision non da na san zan samu abu na amfani yau da kullum, sannan shagwan magani na san zan samu maganin da nake so.

Ina amfani da waya ne launin Android a hannuna ta zamani. Ko ince zan iya yin duk wani abun zamani da shi, da shi na ke yin Facebook, WhatsApp, Twitter, X da shi na ke yin wannan yanzu.

Eh, me nake yi yayin da nake mura mura gaskiya, nakan sha ruwan ɗumi, nakan sha maganin mura, sannan nakan toshe hancina da face mask, hancina da bakina ko da zan yi tari ko, ko da majina zai yoyo mini da sauransu. Nakan keɓe kaina wuri guda inda ba zan ma je yaɓa wa wani ba ko wani ya ji ƙyama, kowani ahankali har in warke da ikon Allah.

Na iya dafa abinci sosai. Na iya dafa abinci kala kala. Ko da lokacin da nake makaranta ma, nake university, ina dafadafan abinci sosai, sosai da sosai. Har yanzu a gidana ma nakan dafa abinci wata rana.

Ina ajiye kuɗina a banki, ba na ajiye kuɗina a gida. Gida ba wurin ajiye kuɗi bane. Banki kuma is the safest wuri da za ka je ka ajiye kuɗi. Wurin da ya fi ko'ina tsaro ajiye kuɗinka shine.

Ahh, ina son daukan hotuna sosai in ɗauka a nan, in ɗauka a nan gaskiya ina son ɗaukan hoto. Ina son hoto ai, ina son tarihi. Hoto tarihi ne. Ina son ɗaukan hoto sosai a rayuwata. Matuka wallahi abu ne mai kyau.

Ina ajiye hotunan wayana, a wayana nake ajiye su, a kan memorin wayana ko kan memorin kwamfiyutana nake ajiye su. In Sun ɗan yi yawa, in aika su kuma cloud, in samu in dan share space, in samu space a wayana.

Baƙin ido ne dani launin idona kenan daga fari sai baƙi bani da blue banida brown bani da kore idona baƙi ne. Launin idona kenan.

To, sabulun amfani wurin wanka ko wurin wanki? Akwai sabulu kala-kala ne, akwai na wanka akwai na wanki. In sabulun wanka ne, ina amfani da kusan kowane irin sabulu. In kuma na wanki ne, ina amfani da sabulu ƴar kamaru ne, ya fitar mun da kaya na ƙal.

Eh gaskiya wannan tambaya mai kyau ne. Ni bana son zubar da abinci saboda ba kyau. Dubbanin mutane suna nan a waje suna neman abinci su ci amma kai ka ci ka rage har ka zubar. So yawanci ina sadakarwa ne, ina bada kyautansa ne ga shi ga wanda yake bukata.

Eh, ina, na kan rabar, na kan sanar, na kan buɗe location ɗina, rabar da inda nake a yanar gizo in ya kama amma ba ko da yaushe ba. Ko su apps din dai da suna dole sai ka raba inda kake, ka buɗe inda kake kafin nan su ma'a inda kake so. To, irin su na kan buɗe amma in na gama na kan kulle.

Toh. Wannan tsakanin na da Allah na ne, yadda nake taimakon mutane shine ni ba wani mai ƙarfi bane sosai. Ɗan abun da nake hanuna nakan tallafa musu da abun da za su ci, abun da za su sha, da abun da za su dafa, da kayan sawa. Ina wannan.

Gaskiya ya danganci, ah launin da ake ciki, weather da ake ciki wato, ya danganci weather da ake, yanayi da ake ciki. In ana zafi na fi so a ƙure mun fanka, in kuma ana sanyi bana son ma a kunna fankan baƙi da. To ace ana zafi dai koko tsaka tsakiya a dan sa shi dai ya wuce, eh yaje three amma kar yaje five.

Gaskiya nafi kuzari da safe. Na fi kuzari da safe. Indai yamma mutum ya dau ayari da yawa, ba lallai bane ka shiga nan ancaza ma kai, an cazama kai a can da yamma. Mada safe ka tashi ƙwaƙwalwanka yana nan sabo, fresh. Wani sha'awa zai iya ɗaukan komai. Dole za ka fi kazarar kazarar ma da kuzari.

Ehh toh wurin aikin mu kasuwa ne Eh inda mutane da dama suke zuwa saya da siyarwa yake gudana. Ehh mutane suna zuwa, mutane suna ana shiga, ana fita, wannan jiya ya kawo, wannan ya zo ya ɗauka. Wannan ya kawo wannan ya zo ya ɗauka shine.

Eh to wani sa'in ba dai in taimaka ba rabawa ba. To rabawa, okay sharing eh, eh, eh, eh, eh. A'a, ni da mutane maƙullu nake cin abinci. Eh, to ya waje ne? Da mutane dole zan ci.

Maganin sauro muke fesawa na gwangwani, wato Sholtos. Shi muke fesawa, ko mu fesa Moten, ko mu fesa MBC, ko mu fesa Rambo, masu kyau gasu na datsina nan, ko mobil duka.

Nakan kammala aiki akan lokaci, wani sa'in kuma dole sai na jira. Wani sa'in ma ina tashi kafin lokaci, kafin lokacin tashi. Amma zan jira lokacin ya cika saboda cikon umarni ne. Nan wani sa'in a lokacin da ka zo tashin nema kostoma za su zo su. Eh.

Sa hannu mu signature kenan. Eh ban sa hannu mu, ni dai ni kaɗai na iya yaya sa hannu naku yake. Ayi ah, sa hannu sai sai inda kaman zai yi akwai wurin rubutu ne hanan wurin da zan rubuta sai a gani da kyau.

Eh ban cika amfani da tsintsiya ba akwai dai tsintsiya, tsintsiyan kwakwa, tsintsiyan laushi sannan kuma akwai injin shara a turbacom cleaner kenan shi zai zuƙe shi datti zai zuƙe har ƙura har ruwa duk zai zuƙe shi babu wani abin da zai bari.

A'a ba na saka uniform ba. Wani uniform inda nake sakawa sai dai akwai kamfanin yayana na harkar abubuwan innovation ne, abubuwan ƙirƙire-ƙirƙire na fasaha da kimiyya. Eh wani sa'in ba uniform muke kiransa ba muna sawa ne mu zamantomin mun, mun, munyi looking nice, smart akwai riguna mu da muka yi printing.

Ranar tafi kyau a mako gaskiya ranar Asabar ne, saboda bawa ne aikin yi da mutum yake yi. Mutum yana gida yana hutu, yana hutawan sane. Shine aranar da yafi mun kyau ni fake nan.

Eh gaskiya ina son kayan zaƙi kuma ina son kayan gishirin ma dukansu biyu ina so. So ya danganci lokaci ko ko wannan particular lokacin menene baki yake so eh amma dukansu biyu ina so.

A gaskiya murya na ba a hankali yake ba. Murya na tana da ƙarfi. Murya tana da ƙarfi sosai. Eh, gaskiya ne. Tana fita da bass da vibe duka. Yana fitar da su treble. Murya na yana da ƙarfi. Hmm.

Eh, abun da nake so ni na ga na canza a wurin aiki shine in ga na kawo sabin kayayyaki wanda mutane da dama na san zasu soshi kaya kuma na zamani. Eh.

A'a na fi son yanayin da nake ciki yanzu wato yanayin da muke ciki na sanyi. Na fi son wallahi sanyi. Tam na fi son shi akan zafi. Sam ba na son zafi. Hmm shine kuma yanzu yake Disamba. Wallahi na fi son shi. Hmm.

Umm, ina, ina kallon inuwa na. Nakan kalli inuwa na. Duk lokacin da na shiga rana ko na shiga wuri ya nuna mun inuwa na, ina gani. Ina gani da kyau. Da inda ya kai ni tsayi, da inda bai kai ni ba, da inda ya fi ni tsayi, duk nakan gani. Na ga wani ma.

Ah katin kasuwa kai wato compliment card kenan? Ah kati kai, katin kasuwa kai. Ni ko nake da katin kasuwanci. Eey! To wa ya baka da katin kasuwanci a wannan zamanin? Ai an barka ba. Gaskiya in baka da shi ka yi kokari ka samu. Ina da shi. Hmm.

Ina iyawa, ina iyawa. Na dinka wakaina, dinkawa iyalina duka. Ina iya wannan sosai ma. Lokaci, lokaci hakan nan dai. Ba lokacin sallah wannan kuma dole ne.

Ina sa hula, ina sa hula sosai. Na mu gargajiya sannan ina saka facing cap, wato face cap, ina saka facing cap, eh ina saka har kangol, taxi driver haka muke kiransa taxi driver anan duk ina saka wa.

Ina wasanni kala kala, wasanni wanda ni nake a waje gaskiya baya wuce ƙwallon ƙafa. In Dan gani, in dan taɓa, in dan yi jugling hakan nan, in ji in samu nishaɗi.

A'a gaskiya da cokali nake ci, ban cika ci da hanu ba. Ban cika ci da hanu ba, da cokali nafi ci yawanci. Duk da ma dai jiya matata ta kora ni sanda naci da hanu. Ma'ana da cokali nake cin abinci. Ban iya cin abinci da hanu ba.

Ina tunawa wasu abubuwan da nake yaro. Ina tuna yanda ake kaimu makaranta. Kai ina tuna ran da aka kaini makaranta ma na farko. Ina iya tunawa. Ina tuna yanda muke zuwa makarantar boko, makarantar Arabic duka. Ina tuna yanda muke zuwa ɗebo ruwa duka.

Na iya ɗaura ƙulli, na iya na ɗaura ƙulli da hannuna inda ko ruwa ne, ko man gyada ne, ko manja ne, duk dai abu dai ruwa-ruwa da ake buda na kan ƙulle shi a leda ko wani hatsi ko wani duk abu dai da ake ƙulle shi a leda da akan ƙulle shi na iya.

Mm ina iya wa, na iya. Na yi shi yayin da nake secondary school, na yi shi yayin da nake university, gaskiya na yi sosai. Eh haka iya na iya wa tsallake igiya, tsalle igiya. Cewa ku kai wai kana iya tsalle igiya? Eh na iya.

Ina ji mana haka ce kurma ko ina ganin zakaru na yi kiwo da anguwa na nan ganin zakaru nan kullum da safe ina jin kukan zakara. Kuru kuru haka ne karen kajin su su zasu tashi kamar tarana.

Babban nasara da muka samu a aiki shine a connection inda muka samu da wani jami'in gwamnati wani lokaci mun samu maƙudari ba da mu taɓa tunanin za mu same zuwa da sanadiyan sa. Mu shine har yau mu ke cin gajiya.

To wani irin burodi fa? Buredi ai buredi ne, gashasshe wanda bai ƙone sosai ba, eh zai fi daɗin shiga da shayi. Buredi ina, ina son slice, ina son normal loaf wanda ba slice ba. Buredi yana da daɗi ne in ya samu wanda ya iyashi, eh.

Eh nakan lulluɓe da bargo kaman yanzu lokacin sanyi ina amfani da bargo sosai dole na zan lulluɓe saboda ana yin sanyi. Eh this wannan lokacin Disamba dinnan nakan lulluɓe da bargo.

A kowani sati nake yanke farce na. Wata ran bayan kwana 66, wata rankuma bayan kwana bakwai bakwai nake yanke farce na in kankare shi yafi tayi kyau. Duk wani datti da ya hau kai na cire shi, duk wani datti da yashiga kasan farce mayaɓuya na cire shi.

Uhm, a nakan kalli waya na a sa'o'i da yawa Idan waya shine babban aboki, shine sirrin ka ne wannan. Dole zaka kalle shi akai akai akai. Eh.

Irin wannan lokacin nafi so muna kiranshi kaka a hausance. Kaka na nufin duk abun da aka noma lokacin da manoma suka cire abun nomansu kenan. Akwai kuɗi, kuɗi na, akwai walwala ana ɗan walwala a ha-, akwai kuɗi a hannun jama'a. So talauci da ɗan sauƙi, gaskiya. Eh so shine lokacin da nafi so.

Kai bana son abinci mai yaji. Sam bana so ai abinci mai yaji ai ciwo ne. Eh menene amfanin yaji ne ma ni? Yaji amfaninsa baya dayawa sosai a jikai ai amma cutan da yake sawa uhm Ga mai ulcer yaji ba zai ciyuba Ba cimar mai ulcer bane kuma ina da ulcer.

Gaskiya kawai dai ina juriya ne amma zafi kam, zafi ina shan wahala saboda bana son zafi ni ko kam. Wallahi bana son zafi. Dan abun dai mutum yana da AC shine kawai yadda mutum zai jure. Eh, amma kuma akwai AC babu wuta wani sa'in, ata yankin da nake.

Hmm, na fi zuwa kasuwa ranar sati, ranar Asabar mafi akasari. E, shine yawanci ranar zuwa kasuwa na saboda wannan lokacin ne na ke dan free. Zan je in danneme abin da na ke so, hakan nan. In kuma babu abin da na ke so, ma nakan yi sati biyu ma ban je ni kasuwa ba. Sannan in je ni kai. E.

A'a, ayyukan da suke da muhimmanci dole su samu tsari mai kyau. Duk abun da yake ka ga yana da tsari to yana da muhimmanci. Duk abun da ka gayana da muhimmanci to ya samu tsari ne. So dole mutum zai natsu ya kwantar da hankalin shi ya yi wa abu tsari, eh, domin cimma buri.

Kafin na yi kwana, wato bacci ke nan. Kwana shine bacci. Kafin na yi bacci, me na ke yi? E, ina ɗan abubuwa da yawa. Duba wayana, dan yi hira da iyalina da dai sauransu. Wa su muhimman abubuwa in tuna me na yi in zauna in yi tunanin me na gudanar da rana mai kyau da mara kyau in yi wa kaina hisabi kafin na bacci.

Kai ba na kunna kendir a gidana. Rabon da ni naga kendir ma ya daɗe. Sakamakon hatsarin sa iyalda yawa. Tummuna makaranta, ƙona mana ɗaki, ƙona tebur, ƙona kafet. Kana karatu ka yi bacci ba zai yiwu ba. Hatsari ne.

Na fi son ice cream mai launin vanilla, koko, uh, menene sunan danye akwai mai kaman bota-bota hakanan, eh, na cike roba. Ba na son wanda yake sannan akwai Cold Stone, eh, dutse mai sanyi, daskararren dutse za a gansa kaman kofi hakanan. Yana da daɗi, dai yana da tsada amma yana da daɗi.

Na fi son shinkafa. Gaskiya na fi son shinkafa. Shinkafan nan in ka samu wanda ya iya shi, in ka samu wacce ta iya shi ta buga maka gangariyan jollof rice malam, sai kunnen ka sun tashi sun tsaya a garin santi.

Eh Wi-Fi ɗin da nake da shi sai dai in ko iyali na ta kunna mun daga wayan ta ko ko ni in kunna mata daga wayana dan ba ni da tsayaiyan router ko wani wannan, wani irin form of Spectra net bani da shi.

Ina fatan samun cinyawa, wato samu ci wanda mutane da yawa za su wadatu da shi. Ina wannan fatan Allah ya wadata mu da shi. Allah ya hore mana saboda duk wanda zai ci a garkashin ka abun alfahari ne. Kuma ka samu lada yana da kyau, kaima wani zai taimake ka wataran.

Abu mafi mafi abu abubuwa masu muhimmanci a cikin abokanta wato shine akwai amana, akwai zumunci da mutunci da mutuntawa. Duka suna da mugun matuƙar muhimmanci.

Na kan yi, na kan yi ajiya a yanar gizo. Akwai abu ɗaya ake kiransa cloud. Cloud wato samaniya kenan, sama kenan kaga bayi da iyaka. Eh bature da kirkiroshi yasa masa wannan sunan to akwai ana ajiya a ciki duk ma'adinai ne. Haka ne? Haka ko a Gmail ina duk ina yin ajiya.

Umm hayaniya kala-kala ne. Akwai hayaniya mai amfani yanda mutum zai ƙaru, za ka sami ƙarin ilimi, ƙarin haske. Amma ba hayaniya kawai a zaune a tauna wannan yace shirime, wannan shirime. Eh amma akwai hayaniya mai amfani. In mai amfani ne, yana da bukatarsa.

Eh tsari, tsari, tsari babban abu ne. Yau abun da zaka yi in ka yi tsari, duk wani shirye shiryen ka zaka ga ya tafi simul ba tare da an samu wani tangarɗa ko wani matsala ba. Tsari yana da kyau. To yadda nake shirya ayyukana ina yin tsari ne ni.

Eh sau ɗaya, sau biyu haka a rana. Sau ɗaya wata rana jifa jifa sau biyu. In ƙura yayi yawa shine za su ake sharewa. Amma sau ɗaya ake share shi kullum, kulli yaumin na ɗan shash share, a shash share. Karya taru yayi yawa, ai taru yayi yawa zai zama wani abu daban. Don ƙura na da illa.

Gaskiya ina mutunta lokaci, ina darajanta lokaci, ina zuwa aiki yadda ya kamata, lokacin da ya kamata. Wataran kamma kam ma lokacin ni ina wurin aiki. Ma banci ka yin latti ba saboda in ni nayi latti na ƙasa da ni suma bara su zo su zo da wuri ba zasu rinƙa yin latti suma.

A'a wannan kam ni nake bawa kaina kawai. Ni nake bawa kaina hutu, ba sai na tambayi wani izini ba, sai dai in gaya wa sauran wanda muke aiki da su gashi gashi a ban jin daɗi ko zan yi tafiya ko wani abu ina so koko zan huta, so dan Allah a kula. Amma ba wani izini da nake nema.

Eh to akwai yare na dai da nake koyo, yaren teranci. Muna nan a yankin Gombe State, Nigeria nan North Eastern Nigeria kenan. Terawa sunan mukennan, sunan yaren kuma teranci. Nakan ɗan koya kaɗan kaɗan.

Nakam na magance koke-koke ko nakam magance koke-koke ta hanyar sauraron wanda ya kawo kukan, in ji menene damuwansa. Sannan in ji daga bakin wanda aka kawo kukan nashi, shi ma menene damuwansa sannan a yi hukunci.

Wallahi nafison wasan ƙwallon ƙafa, hmm wasan ball, ƙwallon ƙafa tafi daɗi. Nafison wannan wasa. In buga sa nafiso in buga sa, nan in kalla ma a kallo a TV ma nafison shi. Hmm wasa ne mai daɗi, mai nishaɗi.

To, hutun da nake samu duka duka awa ɗaya ne a rana a wurin aiki. E, awa ɗaya ne ba wuce haka. E, ɗan sharuwa aka salla kawai ne abu shine kawai.

Launin kalan bango na yana nan ruwan toka, kalan madara da kuma, mene ne zan ce, brown brown hakan nan. Eh, ruwan toka, ruwan madara da kuma kalan ƙasa.

Eh, ina da manufa na wata-wata. Ko wani wata ya zamanto indai kana samu akwai abin da za ka ajiye. Ko wani wata kana da manufa za ka fitar da abubuwan da ka rinka ajiye wa, ka duba ka ga iyaka adadin menene ka ajiye menene ka samu. Eh shine manufar mu na wata-wata.

Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine ka kawo wa kostomomi abin da suke so, sannan ka faranta wa kostoma rai. To da ikon Allah za ka ga mahimmancin kasuwancin da ka ke yi, za ka ga kana ba ka kanayin gaba. Saboda mutane, kostomomi, sabi ma sun rinƙa zuwa wurinka kenan. Waɗanda ka yi hulɗa da su, su rinƙa kawo maka sabin kenan.

Eh, a yayin zama, lokacin zama dole za ka ƙetare wasu kafafun, wasu kuma ba lallai ka ƙetara su ba. A lokacin akwai dole, akwai wanda dole, akwai wanda ba dole ba. To shi ne.

Eh muna abubuwa masu muhimmanci da dama domin mu ga mun kare mutuncin aiki da ma'aikata duka. Eh muna yi duka abubuwa da yawa mu ga mun kare mutuncin aiki da ma'aikata, yauwa.

Wane irin jaka kake kai? To gaskiya mu a Hausar mu na nan nan ba mu da ban fahimci me kuke nufi ba. Wane irin jaka kake kai? Wallahi ban gane ba. Wallah ban gane a Hausan mu nan wannan ko wane ne a nan ba mu san me kuka rubuta ba.